Eh muna samun horo a wurin aiki sosai, saboda inda nake aiki duk ƙarshen ko wani mako akan tara mu domin a duba aikace-aikacen da muka yi. Aaa sannan kuma a yi mana horo ta musamman inda akwai gyara. A gyara akan duba. Misali ina aiki ne a gidan rediyo, shirye-shiryen da muka yi a wannan satin ko akan saurara a ji. Inda gyara a mai gyara, in babu gyara kuma shi ke nan a yabawa mutum. Sannan kuma ita gwamnatin tarayya ta ita wannan ƙasa ta Najeriya akwai makaranta ta musamman wanda aka buɗe na wannan ita ma'aikata wato Federal Radio Cooperation of Nigeria FRCN a Legas Ikeja inda akan tura mu domin zuwa horo na musamman. Mutum ya je ya yi aa takardar shaida, ta farko, ta biyu, ta uku har dai aaa laba'asa. Sannan kuma akan ɗan samu wasu training irin su na BBC ko Voice of America aa inda akan je a tura mutum domin ya je a horas da shi. Wani zubin kuma akwai Intermedia Course ko Media Course, Mass Media Course amin aa inda akan tura mutum domin ya je a hora shi. Sannan kuma a tsakanin ma'aikata shuwagabanninmu su ma sukan mana horo ta musamman domin ganin cewa mun iya aiki ko mun inganta aikinmu a duk lokacin da aka bamu aiki.

Eh a cikin abin sha in matsatsse ne na ruwa, na fi shan Coke, Coca-Cola. In kuma a kayan marmari ne, na fi son, a, kankana, sai lemu, sai abarba, sai gwanda. Wayannan abubuwan su ne waɗanda na fi so. To baya kuma ina son nono, nono na fulani da fura. To wayannan abubuwan su ne na fi sha amma in kuma natural abu ne to bayan wayannan, to ruwa na fi sha sosai. A rana nakan sha ruwa sosai fiye da kowane abu da nake sha, indai abu na sha ne.

Sosai ma ina siyan kaya a yanar gizo. Nakan siya a Jumia, a nan dai na fi siyayya. Ina siya kuma a Temu, ina siya a Alibaba Express, ina siya a One six eight eight. Duk da dai yanzu ne na gwada siyan kaya a wurin na, na ga yanayin a su kuma inda suke kawo kayansu da sauri. To waɗannan ne dai shafukan, su na fi siyan kaya. Akai musamman Jumia na fi siyan kaya. Nakan siya har magani da nake amfani da shi na ciwon basir. To nakan siya sosai a wurinsu. Don ina ganin Jumia ba a yin wata banza ba tare da na siya kaya a wurin ba.

A nama nafi son naman akuya, sai kuma naman rago, sai kuma nama na kaza shima ina son shi. Nama dai gaba ɗaya kuma nafi son kifi tunda shima kifi nama ne. To wa'inan su ne naman da na fi so kuma na fi son ci a kowane lokaci. Musamman naman akuya, saboda naman akuya ko a addinin musulunci yana tarihi da kuma irin lafiyar da yake ƙara wa jiki.

A kasari da safe nakan ci ɗumame abincin da aka dafa da dare ya kwana. To da safe ana ɗumama man shi inci sai kuma shayi wato a tea madara da ruwan zafi da tafkafe da kuma a ko lifton da sugar da biredi. To wannan shi na fici in babu shayi to sai in ci ɗumame. Wani zuben ma inda shayin ma sai na ci ɗumamen. Wani lokaci kuma nakan ci ɗanwake ko in ci alale da safe. Wayannan su ne abincin da na fi ci da safe.

Sosai kuwa ina son buɗe taga a ɗaki. Yanzu haka taga na gaba ɗaya a buɗe yake saboda wani zafi da ake ciki. Yanzu lokaci ne na zafi dole ma ka buɗe taga domin ka sha iska. Tun da ba wuta, ballantana ka kunna fanka ka samu iska. Koma da akwai wutan nakan buɗe taga domin bayan iskan fanka kuma a ingantaccen iska ko lafiyayyen iska ya shigo ciki wadda zai ƙara taimakawa musamman lafiya na. To nakan buɗe taga ko wani lokaci domin shan iska ba safe ba rana ba dare.

Eh nakan kalli taurari da daddare wani lokacin in kalle su domin kara yi wa Allah godiya saboda hikimar da Allah yayi na yin taurari da wata. Ko da a ce babu wannan zamani da aka samu wutan lantarki, a da ko ƙauye muka je za ka ga cewa da taurari da wata sune su ke haska wuri. In taurari ne za ka ga gari ya yi haske dai-dai dai-dai, in kuma wata ta fito za ka ga gari ya haske tangararen, so nakan kalle su da daddare sosai kuma musamman domin na yi wa Allah godiya da irin nimarsa. Domin ita ma tauraruwa ko taurari ni'ima ce ta Allah wadda ya yi wa 'yan Adam.

Wane irin jaka kake kai? Wane irin jaka kake kai? Gaskiya dai Hausanku dai wallahi ban san inda kuka nemo ta ba. Hausan Nijar ne ko Hausan ina ne? Oho! To ni ban gane jaka ba. Jaka ake nufi? To kuma kake kai aka ce. Gaskiya dai wannan dai ni ban ma san ansan da zan bayar ba gaba daya. Saboda gaba ɗaya tambayar ba ta ba da kowane irin ma'ana ba. Kuna iya bincika ku gani.

Wane gidan abinci ka ke fi so? Gidan abincin da na fi son zuwa shi ne gidan Amala. Akwai gidan Amala a wani unguwa a nan cikin garin Kaduna da ke Najeriya Kaba road Gidan Amala, gidan iyawo mai Amala. To ina son zuwa gidan saboda in je in ci Amala da Pomor da kuma naman kayan ciki na shanu ko na rago. To ina yawan zuwa wannan gida domin cin abinci.

Kana son zama kusa da taga sosai ma kuwa? Nakan zauna kusa da taga saboda in dinga samun, ah, wato iska. Iska, tsaftataccen iska yana bugana kuma ina shaƙansa. Musamman da daddare, na fi zama kusa da taga ko in zauna a taga ina kallon sararin samaniya. Musamman idan akwai taurari ko wata, in ya yi facing ɗin ko yana kallon inda tagana yake to nakan zauna in taƙallansa domin ina ƙara gode ma Allah musamman ma dai bani da rai kuma ina shaƙan numfashi mai daɗi.

Kana iya amfani da kwamfuta? Sosai kuwa, ina amfani da kwamfuta. Aiki na ma ba zai yiwu ba in ba kwamfuta saboda ai kwamfuta ita zamani ne ya zo da ita. Don haka a wannan zamani dole ne sai ka yi amfani da kwamfuta domin, ah, yin aikace aikacenka. Ko da shiga yanar gizo ne akwai abubuwan da ta kwamfuta. Ah, editing wato gyarawa, murya ko tacewa idan muka yi shiri yin wadda za a yi recording, to duka da kwamfuta nake yi. Sannan wani lokacin nakan yi amfani da Excel domin tsattsara wasu abubuwa ko kuma ajiye wasu bayanai. Haka zalika kuma nakan yi amfani da Microsoft Word domin, ah, idan ina da abin da zan yi typing, in yi typing in ajiye. So ina amfani da kwamfuta sosai. Bayan wannan ma akwai abubuwa da dama dai da nake da kwamfuta wadda ba zan iya ma lissafo su ba.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Eh, nakan magance damuwa ta gaskiya. Wani lokaci nakan zauna ne, nazarin damuwar da ta zo. In ya so sai na duba na gani in zan iya magance ta da kaina. Idan ba zan iya magance ta ba kuma, sai in tuntubi na sama da ni in kuma faɗa musu matsalolin in ya so sai su bani shawara domin magance damuwar. In kuma abin da zan iya yankewa ni kaɗai ne, sai in yanke. In abin da ba zan iya ba ne kuma, shugabanni na su suke bani shawara da kuma hanyar da suka gaya dace domin bi domin ganin cewa an magance wannan damuwar da ta zo ta dame ni a lokacin aikina.

Kana iya tsallen igiya? Eh, ina yin tsallen igiya saboda jijjiga jini. Ina yin abin maya ya tuna min da da. Nakan yi sosai saboda yana taimaka min wurin jijjiga jinina. Nakan yi shi a, a gida da iyalina ko ni kaɗai. Mukanyi shi a matsayin wasa da iyalina ma. Wannan ya riƙe chan, wannan ya riƙe chan a dinga waye igiyan muna tsalle, muna tsalle, muna tsalle. Ko na rike ni kaɗai ina wana shi, ina wana shi domin jijjiga jini da nake yi akai akai.

Wani irin wasa kafi son yi? Gaskiya na fi son yin wasan ƙwallon ƙafa. Duk acikin wasanni da akeyi na fi son yin wasan ƙwallon ƙafa to daga shi kuma sai badminton. Wayannan guda biyun wasannin da nafi so kenan a cikin wasanni da akeyi. Saboda ƙwallon ƙafa ina jin daɗin bugawa kuma ina jijjiga jini. To amma dayake ina ɗan matsalar ciwon ƙafa to bana buga shi sosai. Sai badminton kuma yana burge ni saboda wasa ne wanda za kaga shi ma a nutsa akeyin sa kuma jijjiga jininsa shi ma yana ban sha'awa. So nafi son buga, eh nafi son wasa na ƙwallon ƙafa da kuma badminton.

Wace rana ce mafi kyau a mako? A'a, ni a wurina dai ranar Juma'a ita ce rana da tafi kowace rana kyau a wurina. Sabida a ranar Juma'a ko ba ko ba komai mu kan yi kwalliya, mu sa kaya masu kyau domin za mu je masallacin Juma'a, mu je muyi ibada, muyi wa Allah godiya da mayabar mu da rai kuma mu nemi duniya da lahira. So ranar Juma'a ita ce rana da ta fi kowane rana kyau a kowace mako a wurina.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma aƙalla za su kai guda tara ko goma. Guda goma Ina takalma guda goma wadda nake sawa a kowane lokaci, da wanda nake fita aiki, da wadda nake amfani da su a gida, da kuma wanda nake amfani da su na shiga banɗaki. Oke, akwai kuma ƙarin guda biyu wadda nake motsa jini da su da na ƙwallo da na gudu. To takalmana dai sha biyu waɗanda nake amfani da su gaba ɗaya.